Eh, ina cin tafarnuwa. Ina cin tafarnuwa gaskiya sosai. Waɗanda ke cin tafarnuwa, saboda tafarnuwa yana ƙara lafiya ko dan saboda sannan nema da daɗin abinci. Ina cin tafarnuwa, kuma tafarnuwa maganin sanyi ne. Haddama irin wannan abun daya nake son cin tafarnuwa. Gaskiya tafarnuwa yana da muhimmanci ga lafiya sosai. Gaskiya bana wasa da cin tafarnuwa, sai kuma dama in ban sa a abinci ba, ina sawa a cikin ti ina. In zan haɗa ti ina, na haɗa tafarnuwa in sa tafarnuwa in ci. Don gaskiya tafarnuwa akwai muhimmanci, akwai amfani sosai ga lafiyar ɗan adam. Sai da akwai lokacin da a kace muntafarnuwa in ta sha, saboda ina mura in ta shan tafarnuwa. To gaskiya tafarnuwa yana da matuƙar amfani. Gaskiya tafarnuwa yana da matuƙar amfani gaskiya ga wannan rayuwar ɗan adam. Gaskiya yana daga cikin abubuwan da suke da muhimmanci. Gaskiya, adai amsar da na bada shine, eh ina cin tafarnuwa saboda tafarnuwa akwai muhimmanci a jiki. Na gode wannan shine ansa na.

Eh, ina kallon taurari idan gari ya yi duhu. Irin da dare haka inna fito tsakiyar gida, inna fito tsakiyar gidanmu, da dare ina zuwa in kalla taurari. Sabida kallon taurari gaskiya suna sa nishaɗi, suna sa annashuwa. Gaskiya ina kallon taurari sosai. Wallahi ina kallon taurari a gari. Kowa ko da ma, adai rana ko a safe haka kusan kullum nakan samu in kalli taurarin. Gaskiya kusan kullum fa nakan samu in kalli taurari. Sabida kallon taurari, kallon taurari gaskiya yana sani annashuwa, yana sa nishaɗi, yana sa ni kwanciyan hankali, kalan abubuwan nan.

Lokutan da nake samu nakan hutawa shine lokuta da dadɗare gaskiya, eh yaushe kake hutawa a wurin aiki. Lokacin da nake hutawa a wajan aiki ni da yamma ne, inna dawo kenan. Wasu kuma lokutan dama sati da lahadi ayi lokacin hutu ne, irin wa'innan lokutan. Ina samu in huta lokacin sati da lahadi amma dai asalin hutuna ni da yamma ne nake samu na huta, inna gama aikin da zanyi, inna gama komai da komai. Saboda wannan lokacin ne kowa ya tashi daga aiki banda wani abun da zai yi. Sai in dawo gida, in samu natsuwa, in samu kwanciyar hankali. Bayan wannan babu wani abun da zan zo in ƙara yi kuma sai in samu ina natsu, in huta. Shine kawai lokutan da nake samu na huta a wurin aiki.

Ga gaskiya bana iya zama a kan gwiwana. Saboda ni wallahi naci gwiwa. Wallahi, gwiwoyina duka cinye su ke yi. Wallahi Tallahi. Saboda a yanzu haka ma gwiwana da nadan buhu a ɗakon biri take yi, sai daga ta kuma da dam. Sai na samu na huta sannan zata koma daidai. Wallahi bana samu, ina, bana iya zama a kan gwiwana. Ba kowa yake da wannan lafiyar da zai zauna a kan gwiwa ba. Sai masu lafiya. Saboda zama a kan gwiwa ba ƙaramin abu bane. In ba kana lafiya sosai ba, ba dallai ma ka iya zama a kan gwiwan ka ba. Gaskiya. Bana iya zama a kan gwiwa. Amma, kwana kin baya can haka, ko kuma lokacin da ake gyara, makan zauna a kan gwiwowo mu hamma yi tafiya a kan gwiwa. Amma yanzu gaskiya bara ta yuba. Sabida yanzu shekaru ta ja, za a iya a nildown da za a yi wasu abubuwa. Amma yanzu, barai yi azauna a kan gwiwa ba.